Yaushe nake kwana kullum? Kullum ina kwantawa misalin karfe goma sha ɗaya na dare. Kamta ace na yi gobe haka nake yi kullum.

Ina kunna sanarwar apps, eh ina kunna sanarwar apps domin to suna mani yi wa ƴan su abubuwa wayanda na manta. Amma ba koyaushe nake kunna su ba, saboda wani lokaci idan sukayi yawa sukan cinye batiri, har kuma suna cin data. Wannan yana da kyau ace idan mutum ya yi amfani da shi yakan yi shi akan tsarin ilimi da kuma sanin ya kamata haɗe da hikima. Gudun kada abun ya zama yanar damuwa yana damun mutum koyaushe. Ya kasance babu rana, babu dare koyaushe a kan dame ƙara sanarwar apps.

Ya nake son dafa kwai? Na son dafa kwai ya kasance tsika tsaki. Shi bai dafu sosai kuma ba shi ba ɗanye ba sannan ina dafa shi. Nakan saka gishiri a cikin ruwa a matsayina na mutum wanda yake da hawan jini kuma yana da iyali. So nakan dafa kwai a cikin hikima da basira da kuma ilimi. Gudun kada ya zo ya yi yawa kuma ya kasance ya zama cuta a gare ni. Wannan matakin nakan yi shi ne duk lokacin da nake son dafa kwai ba tare da la'akari da yarana ba. Nakan yi shi ni karan kaina, saboda mafi lokaci shine daidaito a wurin.

Ina iya dafa abinci. Eh ina iya dafa abinci sosai kasancewa wanda yayi dalibta amatsayina na dalibinda nayi makaranta kwana tunda gashi Ya'am dafa su kuma ina dafa su batare da abinci ya ƙone ba.

Ina son abinci mai yaji. Eh, ina son abinci mai ma yaji amma fa ba kowane lokaci ba. Kasancewata mutum wanda yake fama da lalura ta ulcer, ko wanda ya kan taimaka mun mafi sosai akan abunda ya shafi lalura ta mura.

Waɗanne kayan aiki muke amfani da su? Muna amfani da kayan aiki kamar kasan kala biyar na farko, akwai kala, da kuma kiyaye haɗura akan hanya domin kiyaye al'umma da kuma dukiyoyinsu daga salwanta.